Wai, wai, wai tab wannan tambayan naku kuna tambaya ko ina zuwa wurare da wuri ko daga baya, haba. Daga wurin de, daga wurin de iya wuya wallahi. Daga wurin ya fi dan saboda mutuncinka zai ƙaru. Yanda kike mu'amular mutane zai ƙaru. Gashi nan nikam, nikam da mutuncina da komai fa. Ni na fi so dai in je wurare da sauri dan saboda ko wurare abinci ne man ka je da sauri abun ka madaban ne. In ka je da latti haka, ka, ka, ka, ka jawo ma kanka. Duk abunda aka ce yai baya, ai bai yi ba. Gaskiya, harga Allah. Daga bayan nan kuma zakaga ba wani nasara daza ka samu a rayuwa. Amma kaga in kana zuwa da wuri, haba. In dai wajen aiki ne kana zuwa da wuri, in dai wajen wani abu ne kai kam duk abunda za ka je da wuri wallahi. In dai ba ka latti wuri zuwa aiki ko wurin wani abu aka, gaskiya zakagaaka darajarka ma daban yake. Yanda mutane za su ɗauke ka ma daban ne. Yanda darajarka da mutuncin ka daban ne. Akan mutum wanda ka gan shi zai zo daga baya. Daga bayan nan ba ko kai kam dai gashi nan dai wani iri abu dai. Amma kyau, kyan sadai mutum ya je wuri mai da sauri, sauri. Ko ba haka ba. Mutum ya je wurare da wuri. Amma ka ga zuwa daga baya'n nan gaskiya, nikam a waje na kam bano so abun daga baya'n nan gaskiya alkasallah. Daga bayan bai mun ba. Na fi so je in je wuri da sa, da wuri wuri. Kaga daga bayan nan, amma ace kaman a ce in za ka je kaman wajen aiki, samu kamon minti biyar kafin lokacin ka na wajen. Ko ba haka ba. Za a ma shaidu mai kyau, za ka samu shaidu masu kyau, kyau ko a wurin aiki. Kags kaman mu zuwa masallaci kuma. In dai za ka zuwa, in dai za ka je masallaci da wuri. Ai, am kama mutum ba fa. Mutum ya sani in ka je da wuri ka sani. In ka je daga baya duka ka sani. Meyai yasa muma ba za mu dage ba. Ka mata mu dage ai yau saboda Allah. Zuwa wuri da wuri fa yana da kyau fa. Yana, yana ɗaga maka daraja. Yana ɗaga maka kimar ka. Duk abun da zai zo abu mai kyau. Wallahi, wallahi, wallahi so in duk abu zai zo maka da kyau. Gaskiya za ka, za ka, kai ne za ka, za ka, za ka fi more abun. Kai za ka fi more abun wallahi. Saboda sun san kai mutum, sun san kai mutum alheri ne dan saboda kai kana zuwa wurin aikin ka da kyau. Haka ne?

Kuna tambaya ko ina ajiye takalma a gida? Eh tabbas. Ni gidan da na fito in gidan su mai na fito kuma ba haka bane mana gaskiya. So maganan waye takalma ce takalma. Gaskiya ne kam ba a gidan mu kam ba a ce ba a shiga man ɗaki ya takalma. Ka ga idan za a shiga irin gidan nan da takalma suke shiga saboda me yasa? Ka ga ɗaki AC, ɗaki tiles ko ba haka ba. In za su fita aiki a cikin mota ne. Baranda nasu akwai tiles. Cikin mota cikin kom cikin baranda nasu cikin unguwar su akwai tiles. Cikin motar su akwai tiles. Cikin motar su gashin nan daga baranda za su shiga mota. Suka shiga mota in suka je in suka zo yi aiki. Sai kam ba su da wani alama aka ga kafin mutum ya taka man kafa a ƙasa. Wallahi. Shi yasa abubuwan su shi yasa su gaskiya Allah hore mana kuɗi muyi Allah hore mana kuɗi. Allah kawo mana kuɗi. Allah bamu kuɗi mai albarka. Wallahi wallahi gaskiya mai kuɗi yana hutawa. Abun da ya saka kuɗin ce mai kuɗi ya hutawa. Mai kuɗi ne kawai zai iya shiga ɗakin spa da takalma fadan su kuɗa. Ina yake zuwa? Me yake yi? Daga safiya dare duk inda zai je wallahi duka wurare ne mai masu wannan. Wurare ne masu tiles. Ko ba haka ba. Wurare ne masu tiles. Ba wani gida mun koma AC falo AC, bedroom AC a tiles ga wannan. Shi yasa za ta tsunuwa ta shiga gidan man da ta tsunuwa ta takalma suke shiga gidansu nan saboda babu datti. Babu alamar datti babu komai. Kagai? Da aiki da. Mu da mun ka fita yin yanzu da ƙerar muke tsallaka lambatu ko kwalbati. Gida wai taka gashin akuya ta taka gashin gashin mutum gashin wannan ma gashin dabbobi gashin nan dai. Shi yasa mu a gidan mu takalman dole sai a cire. Gidan mai kuɗi kuma ina ruwansa. Ina ruwansa.

Kuna tambayar wane irin wasa nake yi a wajen? Kuna tambayar wane irin wasa nake yi a wajen? Wasa dai kala kala ne. Wasako? Wasa kala kala ne. Amma wasan da na fi so nake yi sosai shine gaskiya ina tuƙin wasan keke ko wasan babur. Wasan dai gasu nan kala kala ne fa gaskiya haga allah. Wasa in kala kala ne. Amma wasan da na fi so sosai gaskiya- Alkallah. Kaga tuƙin motan nan, ina jin dadin sa sosai. Amma isasai saboda abune wanda na tashi da shi tun ina ƙarami. Iyaye mu, baba, kam babana kenan, asalin ya kore sosai a tuƙin mota. Kaga motannan kuma abune wanda kullum kullum gaskiya tun ina ƙarami tun ina kamar secondary nake tuƙin mota har babana ya zo ya ɗaga ni alayi, ya zo ya sani alayi amma ni kam ban bi ɓangaren aikinsa ba dan saboda ni ina da abin da na fi so sosai. Kaga irin wasan da nake yi a waje shine tuƙin mota gaskiya ina jin dadin wasan tuƙin mota sosai.

Umm, kuna tambaya, ka la tambaya na wani launin labule, labule mu yake? Ire iren launin da labulenmu suke, iren launin ne wanda gasun nan dai har da lace-like.

Ko kuna tambayana kukace kana rikicin tufafi ne? Eh, harga Allah maganar tufakin tufafin nan nakunnan gaskiya. Tambayan na kunne nan ni bangane gane ba don saboda sai ku kuke yi. Hausan na kuma ba duka bane ke cika.

Ai WiFi abu ne wanda gaskiya a'a, abu ne kuna tambayana yanzu wai ko ina da WiFi a gida? To ni kuma gaskiya ni bana ganin amfanin WiFi a gida don saboda me yasa na faɗa haka, WiFi ana amfani da shi ne don saboda irin babban ma'aikaci haka ko wani irin in kana da irin sana'a wanda kake yi online haka ya kamata kana da WiFi. Don saboda ya fi sauri a kan wayanka ko ba haka ba. To indai ba don saboda haka ba haka kawai don saboda ka na da waya, matanka tana da waya, kuna ɗan kira da shi, kuɗan kallon wannan da shi sai ku je ku sayi WiFi ku sa a gida. A'a WiFi na wayar ɗin ya ishe shi. WiFi na wayar ɗin ya ishe shi, ba ruwan mun da wani a sa WiFi. In ka ga mutum yana sa WiFi a gida sai ka ga masu wanda suke amfani da internet ɗin na yanar gizo sosai ne, ka gane ae.

Umm kuna tambaya ko ina amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya, saboda shi ma yana da ɗan kyau. Yana sa abu yatafi ma mutum simple nasa. Ba waƴansu dai kana wannan lalube-lalube ɗinnan ba, ka gane. Allah indai kana amfani da kunnen waya kaga zakaji komai normal ne.

Kuna tambaya wance wane lokaci na rana na ke fi so? A lokaci na ranan da nake fi so gaskiya shine ranan Juma'a, har ga Allah. Ranan Juma'a ko saboda off, off bi ne. Ranan da na ji kayan jiran wane kamar za a je wani wani cikin zaci ginin kuma za ka lokacin zai tafi da wuri. Magana shine dai gaskiya ina son ranan Juma'a, harga Allah.

Umm, ka san jarida in, in ku ce jarida yanzu fara kuna tambaya ni akan ko ina karanta jarida. Eh, ina karanta jarida wallahi musamman ina karanta lokacin da safe Allah ya ji. Musamman Manzun Tulus ina, Manzun Tulus ina karanta wasu yarinya janar sa, janar sa Afirko in a cikin wayana. Haka janar sa Afirka waya. Yanzu ku zan karanta jarida yanzu babu, sai na ji na nema takardun ba. Wayana kawai haka zan buɗe jaridan ka wanke karanta ko waya irin kala. Kishi. Haka an cika bakina ko? Allah ya cika sosai, Alhamdulillah.

Eh, atamba aku. Ko ina jurewa barkono mai yaji. A'a, ni kam gaskiya alhamdulillahi kam muna jurewa kam ina iya jurewa. Wallahi ba'a iya jurewa kam. Indai barkono ne Allah. Abin da ya sa na fadi hakan shine, damu mun tashi ne a wajen mamanmu. Kuma da babanmu dukka. Amma ƙasan ƙasar Yarbawa. Ƙasan nan kuma gaskiya har ga Allah achan ne idan aka ga suna amfani da wa barkono sosai. Haka mamanmu ta saba mana da irin abincin. Da, da aka saba mana da shi kuma gaskiya ni gaskiya ni Alhamdulillahi na zo duk inda na je ina iya cin abinci. Ahh abinci da ba yaji babu daɗi. Man su manzigiya ma wai ya yi gashi. Abinci akwai yaji yana sa mutum ya yi usta da wuya. A'a, abun kwa mu gaskiya an saba mana da cin barkono abu mai yaji. Gaskiya abun baya damunmu sosai kai. Wallahi abokanai da daban daban suna mun kwam in yi kuɗi haka in gaje kama an bamu abinci sai sai ya kai barkono yanci hagu mana. Abun da ya fi wannan ma muna sha ballantana wannan, wannan ba barkono bane. Barkono amfani barkono ne mai yaji, mai yaji, shine yana sa abincin yayi daɗi ko babu daɗi. Haka abincin akwai yaji wallahi ko babu daɗi, wallahi zai wuce. Idan babu yaji dinnan suka ci gyare, suka ci ƙiririn haka kawai suka ci abinci kai kan ka. Yaji ya haɗu fa wallahi abinci zai, zo zo su san yaji na wallahi haka sai da aka nika mun yaji aka samu a roba. Duk lokacin da zan ci abinci zaka ganni da roba na zan zo na zauna Allah yasa na ji daɗi abinci. Inba hakaba mutum zaiyi shan wiwi. To! Gaba dole shi ma yaso yaci abincin. Allah Allah sai yanaso ya siya abincin.

A wannan tambayar naku dai to, ance wane irin tsintsiya nake amfani da shi? Ban gane irin tsintsiyan ba. Tsintsiyan dai da nake amfani da shi, asalin tsintsiyan ma na kwakwa mana. Gaskiyar kwakwa nan dai nake amfani da shi, mai laushin nan. Wallahi shine nake amfani da shi, kuma yana bani abun da nike so gaskiya. Eh kaga irin tsintsiyan ke nan da muke amfani da shi. Irin tsintsiyan kwakwa. Zaka ganshi wanda- wanda ana cire shi, ana fere shi daga wajen bishiyar kwakwa. Ganyen kwakwa. Kwakwan nan da ake yin wannan da shi, man kaɗanya, man wannan, man ƙwara. Yauwa, ganyensa in nan saikaga anje an ɓaɓɓalle shi sai a zo ana fiffille wa a busa da shi a ɗaura. Wallahi yana yi kyau, yana da daɗi kuma amfani da shi a gida, da irin wuraren munan. Don mu bamu amfani da na tura wannan, bamu amfani da shi a nan. Don yanzun nan zai, yanzun nan zai koɗe zai karye. Ma saboda zafin rana.

Ai to so nawa dai ita baya ni ke duba saƙo ki aiki. Ai to ni aga ɓangaren inda nake aiki ni ke aiki wajen ni signal operator ne, aiki na sorting of message ne da dispatch aga. To dole sai inda message ne saƙo ki ne kan ko wane lokaci inda a cikin buɗewa ne ke nan saboda aiki na ke zuwa inda in dawo, inda in dawo, inda in dawo kamar wayabil ni ke yi. To kaga dole zan dinga mai, zan dinga duba saƙo ki na waya, a waya aiki sosai yanzu bada samun ko akwai pending text a nombari ba. Misali banda adaloli nawa, so nawa ne ke duba. Dan su, don kullum, kullum ina kan dubawa ne. A rana zan iya duba saƙo ki na ya kai so ɗari ko so casa'in. Wallahi. Wallahi.

Eh, kana tambaya matashi guda nawa nake amfani da shi? Eh gaskiya a yanzu kam matashin da nake amfani da su guda su guda goma sha, su guda goma sha biyar ne a yanzu kam. Wancan na kiɗan samu na kiɗan rallaɓawa sai in ga kafin abun da Allah zai yi. Koba gaskiya ba.

Kina tambaya ko ina cije farce. Gaskiya, ni kam bana son cije farce kuma bana so mai cijen farce ma don saboda ba wannan mai kyau bane. Ba abu mai kyau bane gaskiya. Ni ina gani kamar abu ne kaman na ƙazanta. Abokan bakin ka kawai shikenan. Ka gane? Gaskiya dole a kiyaye, cije farce gaskiya ba abu bane mai kyau ba. Habit mai kyau bane gaskiya a waje na. Ya kana saurayi ko kana wannan, kana cije farcen ka, ai ba nikan gaskiya Kai, nikan gaskiya bazan iya ba. Ni bazan iya ba kam. Ko ka gwada ma haka, za ka ga abun ya tama kaman wani ɗaci ɗaci ne farce datti. Na ga wajen fari sol fa amma wallahi akwai wasu irin cuta cuta wanda ba 'a gansu. Yasa ana so kawai kullum farce in maye haka, domin ya kwanta.

Wannan kuna tambayana kuce menene abun da yake, yake yi don nishaɗi. Abun da, abun da nake yi don nishaɗi gaskiya suna da yawa. Na ɗaya ina zuwa inda ake wanka har a wasu lokuta ina je in samu in shiga ruwa in tayi wasa a cikin ruwa ina wanka ina gaskashi maraya. Ina, ina yin shima don saboda nishaɗi. Na ga wannan kuma shan sigari kuma gaskiya shima wani abu ne wanda kawai ina yin shi don nishaɗi. Ba babu wani saboda wani abu. Wallahi. Abubuwa dai da dama dai mutum da yana ɗani yana saboda nishaɗi ne. Wallahi. Ba wai don saboda akwai kai bane ko wa'a. Wani sa'a wuta gangan nono mutum yake yi. Wallahi wani sa'a wuta gangan ne don saboda nishaɗi ne lokutinsa ne zai an yi al'amuce wajen. Mu karan giya bana shan giya. Ko don saboda menene ko don saboda daɗi ne ko don saboda nishaɗi ko don saboda aji. Bana son shi. Na sha shi da amma astagfirullah wallahi. Wallahi cire min wancan kuɗin ya juya na. Gaskiya alhamdulillah. Abu kowa dai da dama dai. Kowane lokaci kawai zan iya zuwa inda ake sayar da. Ni damuwa na kawai bana son wuri hayaniya ne. Ina son wurin shiru shiru haka. Ina zama kawai da ina cin kuɗina. A rayuwar da nake so.

Za'a tambaya ko ina, ko kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? A, indai sabunta shirye-shirye ne kan ni koja ba abu bane, ba sabon abu bane a waje na. Abun da ya sa nafaɗa haka tun lokacin da nake ƙarami kwamfuta kam ba wani abu bane a waje na. Allah Allah. Don abun da ya sa nafaɗa haka shine, baya tayar mun da hankali. Indai kwamfuta ne, ni tun ina jin--ƙarami ma na koya abun nan, har na zama professional a kai. Indai wani abu ne ba sabunta na shirye-shiryen kwamfuta in kamun. Ko wane lokaci da kaga nake ina amfana, kwamfuta kuma ai mune kwamfutan ai, in shama Allahu. Duk dai ba mu je nisa sosai ba amma iya wuya, wallahi iya wuya. Yanzu kana ƙara abubuwan nan wallahi ba za su gagaremu ba. Billahillazi Allah. Wallahi ba za su gagare ni ba.

Ka ga wannan tambayan kuma kuna tambayana ko ina shan ruwan 'ya'yan itace. Eh mana a. Ah, wanne baya son shan ruwan 'ya'yan itace sosai fa ho. Kaman ni yanzu kaman irin su. Gashinan dai 'Ya'yan itace babu irin 'ya'yan itacen ruwan ruwa itace babu. Ka ga kaman kwakwan nan ko? Musamman ma ruwan kwakwan nan. Allah sarki. Allah ya magana daaadi. Allahai daaadi wallahi. Amma lokacin da muka yi karami baban mu yana fada mana wani abu wai. Za ka fasa kwakwan. Yana yiwa farama. Yace ai ruwan, kuma ruwan ne kawai yake so. Yace ai ruwan nan eh, eh duk wanda ya sha ruwan zai samu ƙwaƙwalwa yanar. Yana ta rainawa. Allah ya sakamu lafiya. Allah ya sakamu lafiya sosai.

Ya kuna tambaya yaya nike magance ƙoƙe-ƙoƙe? Ƙoƙe-ƙoƙe wajen ban gane ƙoƙe-ƙoƙe ba. Wajen wanke-wanke wake nan ko ƙodewa, ƙodewa komai. Ƙonƙe-ƙonƙen ne ayi ban gane ba. Allah Allah.

A'a to a wannan tambayan nan kuna tambayawa wane malami na ke fi so ka-ka-ka ke fi so. Da gaske malamin da nake so shine malamin Physics namu ko da ma da malamin addini Sheikh Albani Zariya da Kabir Gombe. Da gaske min tayi malami malami dai gaskiya. Amma wanda nake so shine malam Kabir Gombe. Eh malam Kabir Gombe ko Ali Isa ban taye. Wancan ya sha ya ya ya shakara ya ji ya sha Allah siyasa. Na gani? Da gaske shi malami shine malami ka gani yanzu. An ba shi wannan duniyar kawai ya samu yara shi ya ji dadi. Yanzu ya ya fita yana wai mai, mai, mai, mai, mai. Amma ni gaskiya ni bana son shi kawai. Ni asali malam malamai na nake so dai shi ne Sheikh Albani Zariya ko Kabir Gombe. Wallahi.

A baya suna samun haka ko, murya za a yi sana'a da ƙarfi ne kuwa haka. To ayyu, in ji, in ji ka na neman murya namiji. Ai namiji, murya namiji ai ba hankali bane. Ai ba haka ba ne. Maganar gaskiya. Maganar namiji ba hankali bane. Bai da, maganar miji an san shi miji, maganar sa yana da ƙarfi. Ko ba haka ba? Muryar namiji gaskiya za a ganshi da ƙarfi yake. Amma na mata ne kawai aka musu tsari aka ce wai eh, nasu za su tayi a hankali, hankali. Amma ni kam murya na yana da, tana da ƙarfi sosai irin muryar namiji kenan. Ko ba haka ba? Amma wasu zaka gansu kuma, mazane fa amma zaka ga irin, zaka ga iri, iri muryarsu kamar iri mutane ɗan daudu hakan nan to haka dai wannan nasu ke muryarsu. Haka shi, zaka ga mutum namiji amma inyama magana zaka ji kamar mace. A hankali, a hankali siriri amma ka g namiji muryarsa ha ba. Ina jin muryar namiji kasani muryar namiji yana da ƙarfi ba ka manna mace bane. Gaskiya. Namiji za a ganshi sai gaskiya.

Wannan tambayan yaya muke sadarwa a wurin aiki. Inda muke sadarwa dai gaskiya an gasa muna da abubuwa kala kala da muke amfani dashi wajen sadarwa. Naga muna da forum, mun buɗe forum namu na asalin wajen aikin mu ko. Bayan wancan kuma kowa yana da walkie talkie nasa na musamman wanda aka bashi da call sign nasa. Kowa yana da irin na'urorin sadarwa kamar na ɗakira in own da. Kowane mutum a wurin aiki yana da shi. Na'urar yanshin kuma walkie talkie ne. Kowa yana da, me ake ce wa ma? Kowa yana da wadannan ID number nasa. Bayan wancan kuma za mu buɗe forum kuma mu buɗe group a WhatsApp saboda mu dinga sa muna sadarwa da wuri a wurin aiki. Ka waye Allah dai inda muke sadarwa dai, abun ƙazanta ne wurin zamani a cikin cikin yanzu. Allah kai komai yazo mana da cikin sauki sauki haka.